Kana karatu kafin ka kwana ko kana karatu kafin ka kwanta. Ya kamata ace kowane mutum yana karanta wani abu kafin ya kwanta. Imma dai addu'a, ta kwanciya bacci ko karatun ƙur'ani ko kuma wani nazari da zai amfane ka a rayuwa kamar karanta littattafan tarihi da na siyasa da kuma na tattalin arziki. Ya kamata mutum ace yana karanta wani abu wanda zai amfane shi a duniyarsa ko kuma a lahirarsa kafin ya kwanta. Ko da na ƴan mintuna ne kaɗan.

Kidaya na kayayyaki wani lokaci na kan yi sau biyu saboda tabbaci. A'a, an kai kidaya na farko sannan ka sake ƙirga abin da ka ƙirga da farko, kaga ka samu tabbaci. Ahhh, kamar dai kuɗi wani lokaci kai kan ƙirga su sau biyu saboda ka samu tabbaci akan nawa ne a hannunka ko kuma nawa aka baka ko nawa za ka ba da. Kidaya sau ɗaya akansa iya samun kuskure amma in ka ƙirga sau biyu kakan samu tabbacin cewa abin da ka ƙirga na farko haka ne ko kuma akwai kuskure a ciki. In ka ƙirga sau biyu za ka samu tabbaci. Na farko kuma bai zama lalle ka samu tabbas ba. To ni dai gaskiya ina ƙirga abu sau biyu ne. Ina ƙirga sau biyu don na samu tabbaci. In ban na ƙirga na farko bai dace da na biyu ba, to na kan ƙara ƙirga na uku saboda na ga wanne ne daidai a cikinsu kuma na ukun na kan kasance cikin, ahhh, matsawar natsuwa saboda na samu abin da na kenema.

Abubuwan da ke sa na yi dariya suna da yawa amma mafi akasari, aa na kan yi dariya ne idan ina cikin abokai ko 'yan uwa ana hira, ana raha, ana wasa, ana dariya. So wannan yana matuƙar sa ni nishaɗi. Na jin daɗi matuƙa a cikin irin wannan yanayi. Yana ɗaya daga cikin abin da ke sa na yi dariya, sai kuma wasa da yara. Shima yana sa ni na yi dariya saboda yara suna da wata irin ɗabi'a wadda take mai ban sha'awa. Ta kan sa mutane su, suyi nishaɗi matuƙa.

Ni mutum ne mai son yanayin da ba sanyi sosai ba, ba kuma zafi sosai ba. Eh, yanayi tsaka-tsakiya, ah, kamar wani lokaci zubi irin yanayi na damuna ke nan. Kamar bayan, bayan tasowa hadari ko kuma bayan anyi ruwa, gari yakan yi daɗi da ƙanshin ƙasa na tashi da kuma kore shar na ganyaye da kuma yanayin sama tayi wasai bayan anyi ruwa. Hadari ya fice ka ga yanayi dai mai kyau. Cikin ban sha'awa da iska mai sanyi tana busawa to irin wannan yanayi gare shine gaskiya yanayin dani nake so.

Cikin wasu yanayi ko wasu lokutan ina tashi da safe nakan ɗan yin miƙe jiki na ɗan atisaye haka na da lafiya. Amma wani lokaci ina cikin yanayi na gaggawa saboda yanayin fita aiki ko makamantan haka ah bana samun dama na yi. Amma dai nakan yi wannan saboda yana da matuƙar amfani ga jiki. Za ka ji jikinka ya min miƙe kuma ka samu kuzarin fara wannan rana sannan kuma za ka kasance cikin yanayi mai kyau da ƙoshin lafiya.

Wari kuwa ana iya jefa dutse yayi nisa sai dai kuma ba irin de nisa cancan ba amma dai dede gwargwado. Nakan iya jefa dutse yayi nisa har zuwa dai wani ɗan waje, wani ɗan misalin waje dai dede gwargwado dai. Ba nisa can ba, ba kuma kusa kusa ba.

Kana kwana a ciki wannan ban san wace iriyar Hausa ba ce ko kuma wace iriyar tambaya ba ce ba ku ci so ku yi. Ya kamata ace kana kwana a cikin wane abu ko kana kwana a cikin gida ko a cikin ɗaki ko a cikin mota ko a cikin abun nan. Ya kamata ku nemi wanda suka san Hausa sosai su dinga rubuta maku wadannan tambayoyi saboda ku dinga yi wa mutane.

Tabbas nakan sha ruwa mai sanyi amma ba ko da yaushe ba gaskiya. Sai dai idan lokacin da ake tsananin zafi. Saboda shi ruwa mai sanyi wani lokaci yana da illa, yakan sa mura da, ah, zafin ƙirji da sauransu. Wani lokaci da yoyon hanci duk yana ɗaya daga cikin illar da ruwa mai sanyi sosai yake jawo wa. So ina shan ruwa mai sanyi amma dai ba ko da yaushe ba gaskiya. Sai dai lokacin da ake tsananin zafi shi ne na fi shan ruwa mai sanyi. Amma dai in dai yana yi baya tsananin zafi, ruwa haka dai dalan dalan ma ya ishe ni.

Eh akwai wasanni kala kala da akanyi a waje, akwai kaman wasan ƙwallon ƙafa, akwai A irin dai wasa na A ƙwado, wasa na A tseren abun hawa irin na yara dinnan ko irin liluka haka da sauransu dai. Waɗannan wasanni suna bani sha'awa nakan yisu a lokacin dana samu dama.

Eh, rubuta kashe kuɗin aiki ko kuma kasafin kuɗi da mutum yakan yi, wato wancen wanda ake cewa budget abu ne mai matuƙar kyau. Nakan rubuta yadda zan kashe kuɗina kafin albashina ya shiga. Bayan albashi ya shiga kuma nakan yi amfani da wannan kasafin kuɗi da na yi awajen yin siyayya ta da cefane da kuma ganin cewa na yi amfani da kuɗin ta hanyar daidai.

Wannan tambaya kamata yayi ace wane biki ka fi so ba wace biki kake fi so ba. Ya kamata ku nemi wani masana a harshen Hausa su dinga rubuta muku waɗannan tambayoyi. Ba kawai kuyi amfani da waɗanda ba su san yaren ba ko kuma, a, a, AI ko Google Translator ta rubuta muku daga wani yaren zuwa wannan yaren. Kamata ya ku samu masana Hausa su ringa rubuta muku waɗannan abubuwan. Ni dai na fi son biki na Sallah. Bikin Sallah biki shine wannan dake na addini kuma al'ada ma a kasar Hausa muna ba shi muhimmanci. Yana da matuƙar ƙayatarwa. Akan yi hawan dawaki, a sa kaya masu kyau, a fita sallar idi, a je a dawo, a dawo gida zuwa a ci a sha, a yi hani an, a yi ziyarar ƴan uwa da dangi da abokan arziki. Duk waɗannan yana ɗaya daga cikin abun da yake ƙayatar da ni da bikin Sallah.

Abun da yake mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine aminta. Aminta tana da matukar muhimmanci a cikin abokantaka gaskiya. Saboda in ka aminta da mutum, a ba za ka ci namansa ba, ba za ka yi da shi ba, ba za ka da a so wani ya yi masa wani abu mara kyau ba. To aminta tana da matukar muhimmanci a cikin abokantaka gaskiya kuma ita ce zance jigo ma na ƙarfafa abokantakar. Tana ƙara danƙon zumunta da sauransu. Eh.

A wane wata aka haife ku ko kuma a wane wata aka haife ka? Kamata yayi wannana tambayar ta tafi a wane wata aka haife ka ko aka haife ki. Ina ganin hakan zai fi dacewa ni an haife ni a watan Fabrairu. Shi ne watan biyu kenan a watan shekarar miladiyya.

Gaskiya ni kam ina son ɗaki ace yana da haske. Ina son haske a rayuwata. Ko da na shigo waje na ganshi da duhu to nakan kunna fitila ko kuma na ɗaga labulaye saboda haske ya shigo. Ina son ɗaki ya yi haske. Sai dai kawai dai lokacin da zanyi bacci ne bana son haske amma indai lokacin da ido na ya biyu ina farke to gaskiya ina son haske sosai.

Eh, abokan ciniki dole za ka yi magana da su magana mai daɗi cikin ruwan sanyi da lumana. Saboda shi abokin ciniki, abokin kasuwanci, abokin harkar arziki ba su wa yi abin da za a ɓata ko kuma a ji haushin juna ko dai wani abu. Ana so ne a ƙulla alaƙa wadda take da a yi mu'amala ta cin daɗi da fahimtar juna saboda kowa ya samu riba da arziki.

Ruwan da nake sha kullum ya kamata ace ku tambaya ko lita nawa na mutum na ruwa mutum yake sha ko kuma leda nawa na fiya wata ko gorar ruwa nawa mutum yake sha a rana. Amma nawa ruwa kake sha kullum? Ka ga ai wannan wani irin adadi kenan. Inda shi ana iya sa adadin ruwa ne ko kuma abin da yake ruwa-ruwa da mazubinsa. Ana iya cewa kofi ko moɗa ko leda ko jarka ko dai wani abu ko lita. To ni dai a takaice nakan sha kamar ledar ruwa guda biyar haka zuwa sama. Kamar lita biyu da rabi zuwa uku zuwa sama a kowace rana.

Aiki na ba aikin ɗamara ba ne ko kuma wanda za a ce sai na sa wani kalar kaya. Kawai dai aiki na yana so na yi, na sa kaya, na yi tsaf tsaf, na fito yadda mutane za su ganni, na yi musu kwarjini har su yarda da abin da zan yi musu.

Malamin da na fi so a makaranta ko kuma a wajen a cikin malamanmu na addini, a cikin malamanmu na addini ina son Malam Muhammad Sani Umar Rijar Lemu, ina son Dr. Bashir Aliyu Umar. A cikin malamanmu na makaranta wanda saukowa da ni a jami'a akwai Malam Idris Garba. A cikin malamanmu na sakandare akwai Mr. Dan, a cikin kuma malamaina na firamare akwai Mr. Ola Yinka.